Eh ina jiran zafi amma gaskiya ba sosai ba. Zafi idan ka, ana fito wa a sha iska. Hankali dai sai a, hankali. Allah wallahi.

Gaskiya na fi son shinkafa a kwando. Akwai shinkafa kuma mene ne tuwo? Ai babu hali. Gidan yari da tuwo. Shinkafa ya fi mai da miya kuma da kai ko da mene ne ma ya fi da tuwo kangas. Tuwo kuma in ba a wa kai.

Ina girmama wasu in zo, sayan wani abu a waje na, ai abokan cinikai na, kwastomomin ka ne. In baka girmama suba, wa za ka girmama wa? Muna girmama juna gabaki ɗayan mu, mun san mutuncin kan mu, kowa ya san mutuncin kansa. Tam ka girmama ju.